Nau'ikan bango sukan iya bambanta saboda wasu gidajen musamman bango da ke waje za ka tararfe shi a kayi saboda shi yakan iya hana yara yin rubutu a jikin gida ko kuma amma su yin goge goge a cikin gida duka yakan iya hanawa. Wasu wuraren kuma za ka tarar da suna yin fenti amma saboda yanayin ƙura da abubuwa makamantan haka. Zai wahala ka tarar da fenti fari a waje amma acikin dakuna akan iya samu fenti ruwan madara ko wanda yake mai ɗan launi mai duhu duhu wanda hakan ka iya sa cikin ɗaki ya haska amma a waje anfi yin fenti wanda yake yana da duhu. Eh zai wahala dai ka tarar da gida gaba ɗaya an masa fentin ja ko an masa fentin baƙi ko an masa fentin fari amma fentin da aka gauraya kaloli mabambanta ana yi wa gida shi wasu kuma sukan sa mai ɗan haske haske.

Gaskiya a wurin aiki dai na fi neman wurin da yake rufaffen wuri. Sakamakon ban fiye son na je ina cin abinci, ana zuwa ana wucewa ana kallo na ba. Kuma musamman da yake yanayin mutanenmu za ka je ka tarar da kana zaune kana ma cin abinci sai ka tar da almajirai ko makamanta haka suna zaune suna jiran ka san musu abun da ka ke ce. Musamman, ah, wurin aikin da yake, ah, ba a manyan wurare ba. Musamman mu da muke zuwa kasuwanni da kuma wuraren da yake mai taruwar jama'a da yawa.

Kware da gaske ina so dakina yayi haske amma sai dai abu ɗaya. Ban so haske a lokacin da zan kwanta bacci. Amma in dai ba lokacin da zan kwanta bacci ba, sakamakon ayyukan da zanyi a cikin ɗaki ko a cikin gida to na fi son daki ya kasance yana da haske. Yanda idan zan dauki abu ko zan ajiye ko kuma zanyi wani abun bana bukatan sai nayi anfani da futula wajan haskawa amma matsala ta da haske daya ce idan zan kwanta nayi bacci, imma da rana imma da daddare saboda haske yakan hana ni nayi bacci me nisa.

Launin tawada na fi amfani da launin da ya kasance baƙi, domin idan za ka rubutu a kan takarda to zakagan rubutun ya fi fita raɗa-raɗa. Kuma ni dai a ido ya fi min kyau sama da alƙalamin da zai kasance shuɗi, kore ko wani kala wanda ba baƙi ba. Saboda shi baƙi ko rubutun idan ka yi za ka ga yakan bambanta da sauran rubutu wanda ba baƙin ba, domin ya fi fita. Saboda ita takardar da ake rubutu a kanta ma fi aka sani mun san takarda ce fara. To idan ka saƙa ko ka haɗa abin da yake fari da kuma abin da yake baƙi a waje ɗaya, ya fi bayyanuwa a idon mutane sama da idan ka haɗa wata kalar daban da fari. Shiyasa na fi son amfani da launin da yake baƙi a yayin da zanyi rubutu.

Yawanci nakan nemi izinin hutu a wurin aiki yayinda nake da wasu muhimman wurare da nake so zan je. Mafi akasari nakan haɗe ziyarar da zanyi a ga wuraren da suke suna da nisa wanda dama na saba nakan je shekara-shekara to nakan haɗe irin wannan ziyarce-ziyarcen kusan lokaci guda. Don haka idan na tashi zan je ziyarar, na fi ɗaukar hutu domin wannan dalili saboda zan samu lokacin da yake dogo inda zanje wurare da dama kuma naje na kwana daya, kwana biyu ko abinda ya sawwaka ba tare da wurin aiki ana jira na na dawo ba. Saboda haka ne nake ɗaukar hutu mafi akasari a watan da ya kasance watan sha biyu kokuma watan shadaya domin na samu lokacin da zanyi wannan ziyarce ziyarcen cikin ruwan sanyi.

Waya kam ba zan iya cewa ga iya lokacin da nake ko sau nawa nake amfani da ita ba. Sakamakon yadda duniya ta sauya yanzu, kusan duk wani abu da kake amfani da shi yau da gobe za ka ga ka fi amfani da waya ne. Sakamakon da ita zaka haɗa lissafi, zaka iya ɗauka ka karanta abu, musamman litatafai da pdf da ita zakaga labarai meke tafiya a ƙasarka, wajen ƙasarka da ma duka duniya. Sannan kakan iya neman aiki, musamman a zamanance ka kuma samu wannan aikin, ta hanyar amfani da wayarka saboda haka kowa ya danganta da yaya yake amfani da waya. Amma kaman gare ni dai ko duba email dina, duba saƙonnin WhatsApp da sauran makamantan haka na kan yi amfani da waya sau ba a adadi. Domin kusan kullum tana hanuna. In ba ta hanuna tana kusa dani. Domin yawanci za ka tarar da tana cikin aljihu amma ba ta a hannu. Saboda da ita za ka yi tafiya in za ka yi tafiya da sauran uzururka neman wani kai an neme ka, ka je waje ka za da makamantan haka. Kusan waya ce ta zame mana ƙarfen ƙafa a halin yanzu.

Kwarai da gaske, na kan so kallon lokacin da rana take faɗuwa da kuma lokacin da rana take fitowa. Saboda waƴannan lokuta guda biyu lokuta ne da za ka ji daɗi a zuciyarka. Lokacin hake kallon yanayin yamma ko kuma gabas indan da safe ne, yanayin ya sauya, sannan kuma zakaji wani nishaɗi acikin zuciyarka da kuma wani kwanciyar hankali wanda kusan zan iya cewa ba ma zai iya musaltuwa ba. Domin gau mutanen da suke ziyartar wuraren da suke ba dogayen gine-gine ma'ana cikin birane, idan har kana zuwa ƙauyuka ko in ce wuraren da yake mai tuddai kaman duwatsu da tsaunuka, kallon fitowa ko faɗuwar rana abu ne me zaman, abu ne na nishaɗi a karankansa. Kamar dai wanda ya saba ya je gaɓar ruwa yana kallon ruwa ko ka je wurin da yake mai furanni kana kallon furanni. To, irin wannan shaukin da wannan jin daɗin da kake ji kamar sa ne shi ma me kallon faɗuwar rana yake ji a lokacin da yake kallo.

Ai, wato waƙoƙin da suke a cikin zuciyata da kuma yanda nake rera su, waƙoƙi ne da ni kai ran kaina ban san adadun su ba da za a, a fito da su. Domin mutum ne ni, ma'abocin son yin waƙa, ah, kuma ina yin waƙe. To kusan kullum za ka ji ina yin waƙa a cikin zuciyata. Na yi wa wancan abin waƙa, na yi wa wannan abin waƙa, sai dai rigimata shine wani lokacin nakan iya saƙa waƙa a zuci, to amma idan na zo na ce zan rera ta a zahiri, sai na ji kuma ta saɓa da yadda ta waccan ta cikin zuciyar take. To amma dai gaskiya ina rera waƙoƙi masu yawan gaske a cikin zuciyata, wasu gajeru wasu kuma dogaye.

Wutar lantarki nawa ake biya mata a wata? To gaskiya ba zance ga adadi ba a yanzu. Sakamakon a inda nake, mutane da dama sun sauya daga biyan kuɗi ko kuma amfani da wutar lantarki zuwa amfani da wutar sola. Saboda wutar lantarkin kusan bata da tabbaci. Baka san yaushe za a kawo ba kuma yaushe za a ɗauke. Wannan ta sa mutane da dama masu son yin aiki ko masu yin aiki da ita wuta, to idan suka dogara da wutar lantarki, aikin nasu yakan yanke ko kuma ya samu saɓani. Amma idan aikinka ya danganci amfani da wutar lantark-- wuta ce, to mafi akasarin mutane yanzu sun juya daga amfani da wuta da muka sani ta lantarki zuwa amfani da wuta ta sola. Saboda ita in har ka riga ka haɗa, matuƙar za a samu hasken rana to kusan kullum kana da wutarka. Kuma zakayi amfani da ita bakada haufi na cewa yaushe za a kawo. Ko kuma yaushe za a ɗauke. Zaka yi aikinka a duk lokacin da ka ga dama kuma ka huta a duk lokacin da haka dama. So saboda haka abin da wutar take karɓa a yanzu ko in ce masu kula da harkar wuta ban sani ba.

Yanayin da na fi so yanayi ne da ba zafi sosai kuma ba sanyi sosai. Ma'ana dai abun da yake baina baina. Saboda idan sanyi ya yi yawa na kan takura. Haka idan zafi yayi yawa, shima yakan takura ni amma idan aka ce sanyin bai tsananta ba haka shi ma zafin bai tsananta ba to na fi son irin wannan yanayin. Ba za ka yi gumi sharɓam ka jiƙe ba sannan ba za ka ji kana rawar sanyi ko sanyi irin me ratsa ƙashi ɗin nan yana damunka. Kuma ba zaka zo kana tula kaya a jikin ka kaman sabon mahaukaci ba kuma ba za ka zo kana neman inuwa da za ka je ka zauna ka huta sakamakon zafin rana ba. To ni a wajena, yanayin da na fi so shine shi ba sanyi sosai ba shi ba zafi sosai ba kamar dai yanayin da akan samu a wuraren kaman Kaduna, Abuja. Amma in ka ce sanyi irin na yanakin Plateau ko nace Jos sanyi ne da ba na so. Haka in ka ce mun zafi irin wanda ake samu a yankin Kano, Katsina, Sokoto da su Adamawa sanyi zafi ne shi ma kuma da bai da daɗin sha'ani kuma yakan iya illata mutum.

Nakan shuka tsirrai a gida. Sakamakon tsirrai suna ɗauke kewa ga idanu kuma kakan ji wani irin nau'in daɗi a lokacin da hakikalansu. Sai dai sakamakon yanayin gidaje a yanzu musamman a birane suke ba manya ba, sakamakon yawaitar mutane da kuma tsadar filayen za ka tarar da gidajen ba manya bane can. Saboda haka mukan shuka tsirrai. Amma tsirran mafi akasari a kan iya shuka sune a tukunya. Wanda in ka shuka um ƙasa za ka samu ka sanya ta a cikin tukunya sai ka sa shukar da za ka yi a cikin wannan tukunyar. Kana kuma ba ta ruwa. Za hakaga ta yi kyau, ta lulluɓe wajen kuma ta yi kore shar. Gwanin ban sha'awa a idonka. Maimakon ace sai ka haƙa siminti ko ka haƙa tayil ko ka haƙa interlock domin sanya ta. Hakan yakan zama da sauƙi kuma za ka iya canza mata waje daga wannan wurin zuwa wancan. Ko a yayin da za ka yi shara ko kuma gyara wurin.

Kaya suna da yawa zan iya cewa, amma dai muhimmi a cikinsu shine yanayi. Yanayi shine tsintar kanka a cikin birni da kuma kallon yadda abubuwa sukan kasance da kai kanka an ka kalle su ka san waɗannan abubuwan dole ne fakai suke jira. Misali, biyan kuɗin ruwa, biyan kuɗin tafiye-tafiye, yi-- domin yin ziyara da kuma sayan kayan abinci, sayan kayan itace, biyan kuɗin makaranta, duka abu ne da yake buƙatar kuɗi. To, ta ɓangaren neman kuɗi waɗannan bunkatu su suka fi kome ƙarfafa mun guiwa. Baya ga haka, akwai mutanen da nake kallo wanda su kuma suna ƙarfafa mun guiwa ne ta ɓangaren ilimi ko kuma ta ɓangaren wacce sana'a ko wanne investment ya kamata a ce na yi. A zamanance na kan samu wayansu inma tiktok, inma youtube inma kuma a face book, saboda wadannan wurare duka ukun dana lissafa ko sama da haka. Kakan nemi abin da yake kama da kai ne ko abin da ya dace da ra'ayinka. Domin wurare ne da suka ƙunshi duk ko wani nau'in abu da ake da bukata, sai dai kowa yakan zaɓi abin da ya daidai da shi ne. To, mafi akasari ni abin da yafi ƙarfafa mun guiwa shine bukatun da suke jira na. Kusan bayan wannan babu sama da shi.

Gaskiya dangane da koyon fasaha sabuwa, nafi amfanuwa da manhaja ta TikTok da manhaja ta YouTube. Domin biyun jami'o'i ne da suka ƙunshi abubuwa da dama da mutane zasu shiga su amfana. To kusan sune wuraren dana fi amfani dasu, musamman a shekarar dubu biyu da biyu, dubu biyu da uku amma a yanzu na ƙara da, AI ma'ana nakan shiga kamar su ChatGPT, Claude, Gemini da sauransu, domin su taimakamin wajen ƙirƙirar wani abu wanda yake sabo ne. Shi kuma AI kamar Claude kamar DeepSeek nakan yi amfani dasu ne domin tambayar su wani abu, su ƙara yimun bayani ko su gaya mun yaya abu yake, ko su sanar dani ma yaya abun yake tun asalan. Ma'ana kuma ina tambayar sune suyi mun bayani a matsayin wanda kwata-kwata bai san abun ba. To ta yin hakan nakan samu abubuwa da a lokacin da nake karatu ko na shafe shekaru zuwa yanzu ban san su ba. Amma zakaga inda zaka ɓata awa ɗaya zuwa awa biyu wajen yin amfani da wa'-waƴancan abubuwa dana lissafa wajen tambayan su, su koya maka wani abu. Zakaga ka amfanu da abubuwa masu tarin yawa. Ya shi kuma YouTube nakanje idan an koya mun abu acan, nakan koma kan YouTube musamman abunda ya danganci abubuwa na kwamfuta. A yanda zan shiga na fita ko nayi amfani da wani application ko nayi amfani da wata manhaja da makaman haka na kanje YouTube na kalli tutorial yanda akayi bayani dalla-dalla akan abun. Haka TikTok idan na samu matsala kamar lalacewar kwamfuta ko yanda zanyi amfani da wani shortcut na kwamfuta na kasa ganowa, nakan je wani lokacin ko na tambayi su waƴannan AI ma'ana kamar ChatGPT ko kuma kai tsaye na tafi TikTok kai tsaye zan-- za kayi tambayar kuma zaka samu bidiyo wanda aka yi bayani makamancin wanda ake bukata a cikin ƴan sakanni kaɗan. Za ka saurara kuma zaka fahimci inda bayanin ya dosa gaba ɗaya.

Nakan raba ayuka ga wasu musamman a lokacin da ya kasance aikin ya zama aiki ne da ba zan iya yin shi ni kaɗai ba ko kuma zan iya yin shi amma a lokacin da ake buƙata kuma aikin ya kammalu lokaci ne ƙanƙani. A misali an turo da aiki da ake so a gama shi a kwana biyu. Zan iya yin aikin a kwana huɗu amma sakamakon an faɗi iya lokacin da ake so a kammala wannan aiki. To fa dole ne na gaggauta nemo wasu wanda na san ƙwararu ne suma akan wannan aiki mu raba shi tare mu yi aikin domin ya kasance aiki ne mai kyau kuma kowa ya sami abinda yakamata ace ya samu a cikinsa. Kaman dai a ce lokacin damuna zan iya sunkuyawa na noma gonata amma na san zai ɗauki kwanaki kafin a ce na gama. Don haka nakan nemo ƙwararru wanda suka san yaya ya kamata a noma gona su da ma ma'aikata ne da suke aikin da ya danganci noma. Za su zo, za su taya ni abun da suke da buƙata kuɗi, ni kuma abun da nake da buƙata aiki. Zasu taimake ni, nima zan taimake su idan suka yi aikin, kaga na raba aiki gare su sun sami abun da suke so ni ma kuma na samu abun da nake so.

Lokacin da na fi so da rana, shine lokacin da rana tayi sanyi. Ma'ana dai idan aka ce na yi aiki na gaji, kamar zuwa bayan sallar la'asar, na yi wanka, rana takan yi sanyi. To a yayin da rana ta yi sanyi kuma niɗin na gama ayyukan da zan yi a lokacin, to lokacin yakan iya kasance mun lokacin da na fi so a tsawon wannan rana. Saboda lokaci ne da kake da damar da za ka tsaya kayi tunani akan gobe kuma yaya za ta kasance. Me ya kamata ka yi a yanzu? Wa ya kamata ka kaiwa ziyara? Wa ya kamata ka kira a waya? Wa ya kira ka baka amsa ba? Da sauran makamantan abubuwa. To wannan shine lokacin da na fi yin wa'yannan abubuwa.

Eh, nakan jurewa barkono da yaji. Amma ba mai yajin da zai illata ni ba. Sakamakon dukkan nau'in abincin da za ka ci da dama an saba akan sanya masa barkono, nakan so na ci shi da barkono. Amma idan aka ce yajin da ke cikin barkonon kuma ya yi zafi dayawa to hakan kuma ya kan sa na ji rashin jin daɗin abincin. Amma duk da haka akwai nau'in abincin da idan aka ce yajin yana da yaji yafi sama da ace bai da yaji. Amma idan girkakken abinci ne kuma aka sa yaji da yawa, to a nan fa bana jurewa. Amma idan shayi ne ya kasance zazzafa kuma ya kasance yaji nau'in citta, gananfari, masoro da sauransu. To a nan bana damuwa da zafinsa bana damuwa kuma da yanayin yajinsa nakan in shan sa a haka.